Yaushe kake cin abincin dare? To abincin dare ana cin shi ne bayan Magrib har lokacin kuma bayan Ishaa. So idan kuma ba a samu ba ƙarfe tara, ƙarfe goma ne dai sha ɗaya, sha biyu har ƙarfe daya, ma duk zan iya ci gaskiya. Danna saba.

Kana kunna Bluetooth kullum? Mm-mm, gaskiya sai a daɗi sosai ma ba a kunna ba, ya danganta. So gaskiya ba a kunna kullum, saboda ina ga jiya, jiya gabaɗaya ba a kunna ba, yau ma ba a kunna ba, ban sa ran gobe za ai.

Ya ya kake magancen matsala wuri a aiki? Wannan tambayar ina ga, amma wannan ne karuna farko ba da aka yi ta. Ana magance matsala ne a aiki ta hanyar fara gano ina matsalar take da kuma menene dalilin samuwar matsalar su. Idan an san matsalar kuma an san asalin inda ta fito, to haka ne za a iya gano hanya ko kuma matakan da ya kamata a bi wurin magancen wannan matsala.

Wane irin miya kake fi so? Miyar taushe. Ana kiranta miyar alayyahu kuma a wani sashen. Miya ce da ake amfani da ganyena alayyahu da sauran kayan miya wurin haɗata. So ina har tajie kaya, taje aiki, zatayi dadi sosai su gaskiya ita ce miyan dana fi so.

Waɗanne kafofin watsa labari kake amfani da su? Kafafe na yaɗa labarai gaskiya, let's say a, rediyo, talabijin da kuma kafafen sadarwa na zamani.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Abinda ke bamu ƙwarin gwiwa aiki shine a yanayin tsarin da anka shimfida aiki akanshi da kuma waɗanda kake aiki da kanshi dasu waƴannan So idan mutane masu son aiki ƙwarai kamar kaisu zaisa kaji cewa eh zaka samu ƙwarin gwiwa. Sannan akwai kuma ƙyautatawa waɗanda waɗanda kake ma aiki suna ƙoƙarin suga sun kyautata maka ba saiya kasance adana abin da akwai aiki biyan kaba a mako ko wata. So akwai kyautatawa ta daban wanda shima wannan yana sa mutum ya samu ƙwarin gwiwa sosai wurin aiki.

Tsalle tsalle kana iya tsalle igiya. To, ban dai fahimci tambayar ba da kyawu gaskiya. Saboda kuma me, ba abun yan da ke da wahalar wanda ba zan iya ba. Idan yana da sauƙi ka aikata kuma tanda masu na aikata shi, so nima zan aikata.

Wane launi idanunku suke? Launin farare. Se wannan bakin da ke ciki farare da baki ne gaskiya. Kamar dai duk kusan ko wani na ɗan arewa su ke so fararre ne.

Kana sauraron rediyo? Akaikai gaskiya ina saurara rediyo. Ko in kunna da kai na, wata rana ko kuma ka ji su na sauraren su. Ni a kan kanin kai, ina gaskiya na ji maƙwaɗi da gaskiya, amma dai ina saurari kuma ina zama da wanda ke saurari.

Eh to gaskiya a'a saboda ba aikina ba ne kuma ban koya ba so bazan ci na yi haka ba. Alaikumussalam wa rahmatullah Mr. Principal. Alhamdulillah ya aiki ya kwana biyu. To na ga wani abu yana ɗan taguwaro amma ban sani ba how authentic or genuine labarin shi yake kuma na ga kai ba kai magana ba.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ana cimma manufa sosai saboda ta hanyar tallace-tallacen ana iya samun a cimma abubuwa da dama. Da ake buƙatar manufa, sako zai isa. Idan gayyata ce za a halarta, idan ma kayan sayarwane kuma duk za a ɗauka a sassai. Idan ma wani, a sabon abu ne ake so a tallata, a wayar da kan al'umma so duk tallace-tallace gaskiya ana samun cimma manufa.

To, wannan tambayar ina ga ko jiya na ansan ta. Yaushe ake zuwa kasuwa ko kake zuwa kasuwa? Ana buɗewa mostly ƙarfe goma na safe su amma dai ana zuwa kafin lokaci da kuma bayan lokaci su. Ko da ina zuwa ne idan da buƙata ta tashi. Da akwai buƙatar zuwa, za a ci.

Nawa sau'o'i kake kallo wayarka? A'a sau'o'i masu yawa. Sau'o'i sosai gaskiya, amma ba za a iya ƙididdige asalin gayensu ba. Amma dai sauyanda ake kallo yafi yawa bisa ga waɗanda ba a kallo ba, amma dai ita.

Menene abincin da ka fi so? So basu ka wa dai duk wanda aka gyara shi, gyaran dai kama ta kuma ya yi daɗi to shine na fi so. Ba wani takamaiman kwara guda duk wanda aka gyara kuma ya yi daɗi so lallai ina so sosai.

Wani launi ban go gin kusuke? Launuka kala kala daban daban daban. Akwai fari, akwai ja, akwai kore, akwai, uh, purple. Launi masu yadi. Gaskiya launukan suna da yawa.

Rubutun ka yana da kyau? Eh yana da sosai, ƙware-ƙware ma da gaske. Duba da harka ko kuma aikin rubutun ki su, a matsayina na malami ga abin da kuma na fahimta da abin da mutane suka faɗi, rubutuna yana da kyau sosai.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh, ana rabawa gaskiya, ana rabawa da mutane saboda, yadda kake zama tare da mutane, da kuma buƙatocin mutane da kai irin yadda kake so kaima azo watarana ace idan abu ya same ka za iya taimaka, so muna rabawa tsakanin mu da abokanai, yan uwa, ɗalibai da dai sauransu.